Barin maka gyara a kan harshen da ka yi amfani da shi a kan tambayan. Ka ce yaya kake kare kanku daga sauro ba hake ake cewa ba. Ana cewa yaya kuke kare kanku daga sauro in muna da yawa ke na abin da za ka ce. In kuma wani kake tambaya ne kaɗai za ka ce yaya kake kare kanka daga sauro. To barin ansa tambaya ta biyu wanda yake cewa yaya kake kare kanka daga sauro. To ina kare kaina ne daga sauro ta hanyar amfani da maganin sauro. Nakan faf fesa a ɗaki, in fesa ta ko ina sai in fita in bari bayan a wani haka sai in dawo ɗaki. Amma nakan tabbatar cewa na buɗe duka windo saboda iska ya shiga. Duk dadai yana ɗan rage ƙarfin maganin sauron amma dukda haka yana da amfani sosai. So shi maganin sauro yana da amfani sosai wajen rage sauro, yana kare mu daga sauro amma sai dai matsalar shi ne shi yana da illa ga lafiya. Amma wanda likitoci suka fi tsarin da likitoci suka fi so na kare kai daga sauro shine shiga gidan sauro wanda ake kira da net a turance. So shi za ka naɗa shi ne kawai a daily setting katifanka ka tabbatar cewa ka toto she duk wani mafaka da sauro ke shigowa ka lulluɓe in za ka yi bacci ka shiga. In ka tashi daga bacci ka nannaɗade shi ka daure shi a sama. To ta haka ne nake kare kaina daga sauro saboda ina kwana a cikin gidan sauro sai sa za ka ga nakan daɗe kafin ka ga zazzabin ciwon sauro ya kama ni.

Eh ina bada shawara a aiki, saboda shawara ne take iya saka abokanai aikina su yi abin da ya dace kuma take nuna masu abin da ya kamata su yi. Shawara tana ɗaya daga cikin abubuwan da yakan sa a ci gaba a ma'aikata. Shawara, yadda nake bada shawara a wurin aiki nima haka nakan so a bani shawara saboda mu dukanmu mu taru mu ci gaba a rayuwa. Shawara tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sawa mutum ya ci gaba a rayuwa ta fannin taimakon juna da juna. Kuma shawara ne kan saka a cimma burin da ake nema. So nakan bada shawara a wurin ma'aikata saboda kuma takan saka a gujema abin da bai kamata ba kuma a yi abin da ya kamata.

Ina musafaha da mutane. Do wa'yansu sukan kira shi da gaisuwa. Nikan gaisa da mutane saboda ni bahaushe ne. Kuma bayan cewa ni bahaushe ne, ni musulmi ne. To kuma addininmu ya koyar da mu cewa in ka ga abokinka ko ɗan uwa ku gaisa tare da shi ko ku yi musafaha tare da shi. Kuma yana ƙara zumunci. Musafaha na ƙara zumunci kuma shi ne kan saka ku gaisa da mutane.